Yana magance damuwa ne aiki. Duk lokacin da nake cikin yin aiki na ga na shiga damuwa, na kan tsaya a nan saboda in ga me ya haifi mun damuwa. Na kan kore damuwar domin cigaba da aiki. Domin ita damuwa in ka haɗa ta da aiki, to aikinka ba zai tafi daidai ba. Tuh damuwa tana dakatar da komai da komai a rayuwar dan adam.

Eh idan na ji hayaniya mai yawa tana hau mun kai, ina jin ba dadi saboda ni gaskiya ba mutum ne mai son hayaniya ba. Gaskiya hayaniya tana sa ni damuwa sosai sosai. Na fa so in ji ni, ni shiru shiru dai sama sama kaka ne?

Idan ina so in ji ni ina cikin nishaɗi, nakan zauna cikin iyalai na. Domin zama cikin iyalai na yakan sa ni jin daɗi da nishaɗi. Mun tafi komai domin gaskiya ina jin daɗin yana kalli 'ya'yana tare da matata. Muna lolluwa muna zaune cikin farin ciki.

Wurin aikinmu wuri ne wanda nakan ji daɗi da lagana wurin aiki saboda abokan aikina muna zaman lafiya da su. Wurin aikinmu masha Allah indai na fita nakan samu abunda zan daffa wa kaina asiri.

Ina amfani da tsintsiyar laushi da tsintsiyar kwakwa, saboda tsintsiyar kwakwa wuri da ta cewa da ake share ɗaki da ita. Tsintsiyar laushi ita ce ake tsara ɗaki da ita, tsintsiyar kwakwa kuma akan share tsakar gida da ita, ko banɗaki ko makamantunsu ko ƙofar gida.

Eh ƙwarai da gaske ina tauna goro, amma gaskiya ni namijin goro nake ci. Saboda namijin goro yana maganinnika daban-daban iri-iri kala-kala kala daban-daban. Gaskiya namijin goro dai, ni shine nake ci amma bana cin sauran wancan goron, ko ko ince macen goro. Namijin goro nake ci saboda yana ƙara lafiya, yana maganinnika kuma daban-daban iri-iri kala-kala.

Gaskiya na fi son gudun fanka lamba uku, saboda na fi samun iska mai nutsuwa cikin nutsuwa. Domin in na kunna lamba uku, ina jin gamsasshiyar iska a tare da ni.